Kana fi son fanka ko AC? Tambayan nan ya kamata ne ta zamo, ka fi son fanka ko AC? Eh to, ah ni dai gaskiya dai ina son fanka sannan ita kanta AC ɗin ma ina so, amma kuma ya danganta da wane yanayi ake ciki. Yanzun kamar misali idan ana cikin zafi sosai da sosai, ina son AC saboda AC tafi fanka iska. Amma kuma wani lokacin fankar ma ya danganta dai da wace iriyar fanka ce. Fanka ma tana da iska, musamman irin fankan nan ta gidan masu kuɗi, ko kuma irin fankan nan mai gudu ko kuma idan ya kasance cewa ma an kawo wuta mai ƙarfi, to gaskiya fanka tana kasancewa, ehm tana fin AC iska wani lokacin, saboda haka da fanka da AC ya danganta da wane iri ne, ko kuma lokacin shin akwai wuta ko kuma babu wuta. Yauwa shine wannan, saboda haka ina matuƙar son fanka, ina son AC ita ma, fanka da AC duka abubuwa ne wanda suke sakawa sanyi ya shiga cikin ɗaki, yauwa.

Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Gaskiya dai, Mai ruwa akwai ne? Na famfo ne ko kuma na dam? Nawa-nawa. Je ka kai mana. Ina son, ina matuƙar son wasan ball. Sannan kuma ina son wasan volley ball. Sannan kuma ina son wasan chess. Ina son wasan chess. Gaskiya idan aka ce asali a yaren Hausa ana nufin game ko kuma ace play. Wato ana nufin wani abu wanda mutum zai ringayi domin yaji daɗi ko kuma mutum ya, ya enjoy time ɗin shi ko kuma mutum ya ɗan wasa ƙwaƙwalwar sa ko kuma mutum ya ɗan huta ne da sauransu. Shine abin da ake nufi da wasa. Wasanni kala kala ne da akwai wasa na gargajiya da akwai kuma wasa na zamani. Wasan gargajiya irin su ƴar gala-gala, su odi-odi da sauransu. Wasan zamani kuma akwai irin su chess da kuma game ɗin wannan, game ɗin cikin waya. Saboda haka ina da wasa kala kala ne gaskiya. Ina son wasan chess. Dan kuma ina son wasan ƴan gala-gala. Kuma ina son.

Kana da katin kasuwanci? Eh mana ina da katin kasuwanci. Ah katin kasuwanci idan aka ce katin kasuwanci ana nufin complimentary card ko kuma a ce business card shine wani kati wanda mutum yake amfani da shi domin eh zuwa ya ba wa mutane domin idan suna so su same shi. A jiki da akwai number wayar shi da akwai, akwai addreshin mutum wanda duk indai ana neman mutum. To jikin wannan katin nan za a duba ko number wayar shi da addreshin wannan companin nashi. Salamu alaikum.

Kana, kana cije farce, eh to, eh, gaskiya dai ina cije farce saboda cije farce farce.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Yanda nake ajiye takardun aiki shine ina shirya su, sannan na ajie su inda na san cewa ba za su lalace ba.